Garin da nake akwai zafi sosai. Zafi yana cikin, a masalan garin da nake zama, garin ake kiransa Maiduguri Borno a Najeriya. To, um, ka gan in akwai zahi, in akwai wuta kuma, za mu kunna fan. In ka kunna fan, za mu, rufe ɗaki, sai fan in ta busa mana iska. Wata rana muna iya muje mu zanna ƙarƙashin ice. In muka je karkashin itace, sai iskan, iskan da a ƙarƙashin itacen ya busa mu. Wato har cire riga ma muna yi mu zanna. Wata rana in muka fita, muka je yawo muna iya mun zo gidan abokanan mu masu AC sai mun zanna a wurin. To haka muke jure mawa zafi. Don gaskiya akwai zafi sosai a inda nake zama, Wata rana ma har muna iya jiƙa kaya, mu jiƙa rigar mu mu sa a jikin mu. Wata rana muna, mu siya, a, nake kiran ƙanƙara. In aka siya ƙanƙara, sai mu, mu jiƙa jus ko mu haɗa shi da jus mu sha don jikin mu muɗan ji sanyi. Haka nake jurewa zafi.

Ranan da ya fi mini kyau a mako shi ne Asabar. Asabar ta fi min kyau don ina hutawa in yi waɗansu aikin da a gabana wanda ba aikin da ba na makaranta bane. So kowacce Asabar haka ina fitan yawo, in je wurin abokanai na in shiga kasuwa, in wankin kayana, in kwanta in yin bacci in more rayuwana. Amma Asabar ne ta fi min kyau a mako. Ranar da bana so shi ne Litinin. Duk Litinin zan kuma makaranta akwai aiki da yawa a kai na. Amma kun gan Asabar nan ba damuwa sosai.

Wane malami nafi so gaskiya? A maganan malamai akwai malamai daban daban. Akwai malamin addini, akwai malamin karatu, akwai malami a filin buga kwallo. To in har, ta maganan addini ne gaskiya ina son malamain addini na sosai duk suna koya mini abin da ya kamata in yi da abin da bai kamata in yi ba. Yanda ya kamata in zauna a rayuwa da mutane da yanda zan yi zumunci da mutane. Amma a makaranta kuma, malamin da na fi so suna nan sun kai ɗaya, biyu, uku. Akwai ɗaya ana kiransa Professor Nuhu Ali, yana da hankali, ya iya koyarwa. Da kuma har yanzu akwai wani a, a, a Surgery har yanzu ana kiransa Professor Dakana. Shi yana ai- Doctor kashi yake yi. To shi ina son yanda yake koyarsuwa da wayansu abubuwa. So gaskiya ina son malamaina da yawa. A TV ina kollon, ina kollon wayasu malamain da suke koyar mun hanyar neman kuɗi, suma ina sonsu. So in ka ce wane malami nafi so gaskiya ba zan iya faɗa malami ɗayan da na fi so ba. Dun har a ɓangaren buga ƙwallo, ina da malamain da ina bin su, wanda suke koya mun yanda zan rike ball, yanda zan yi passing in ba da shi ma wani, yanda zan ci ƙwallo duk waye nan akwai su da yawa.

In har ba wuta ne gaskiya ina yin abubuwa da yawa. Zan iya yin bacci in ba wuta, zan iya in fita in je in buga kwallo, zan iya kallon fim a cikin wayana. Zan iya zanna in je in yi hira da abokanayena. Wata rana har in je in shiga kasuwa in je in yi siyayya. In ba wuta wata rana zan buɗe takarda na in karanta takardu na gabaki ɗaya. Gaskiya in ba wuta, to gaskiya bana jin daɗin ba wuta. Don akwai zafi, garin da nake zama akwai zafi amma in ba wuta, eh kawai zan je in yi abubuwan da a gabana. Wata rana ina zuwa in je in, in je in ci ƙarfe don in ƙara matsayin jikina, in ƙara ƙarfin jikina. In ba wuta ina iya in je, in je majalisa mu je mu buga karta. In ba wuta wata rana zan iya zanna mu ta ihu, mu ta waƙa, mu ta rawa. Abu wa kala kala ne gaskiya. Amma gaskiya ni bana jin daɗin ba wuta. So gaskiya in ba wuta akwai abubuwa da yawa zai sa ni ma in manta cewa ina da aiki a gaba nan da ya kamata in yi in je ina abubuwa daban-daban.

Eh ice kream. Ina shan ice cream kala-kala fa. Ina shan red velvet, ina shan lime, ina shan chocolate nashi, ina shan, me sunan wannan ne? Akwai wani me daɗi haka shi ma. Eh, honeycomb, honeycomb yauwa. Ina shan vanilla, ina so vanilla sosai. Dukansu dai ina son su amma, red velvet nan ta fi kama mun hankali ita da vanilla. Red velvet da vanilla ta fi kama mun zuciya sosai. Ita na fi son shu, ita na fi son sha, da kuma sai dai ta yi ta yi sada, amma gaskiya tana da daɗi sosai ita red velvet ɗin. Dun akwai kamar ko cake ne ko me ne aka yi yanka a cikin abun ne, so ice cream ɗin ya haɗu gaskiya. Eh, wato flavor red velvet da kuma ba, vanilla. Su biyun nan ina son su sosai.

Ai in lokacin yanka albasa ya zo, kai yana kuka ba ƙaramin kuka ba. Ido, idanuna za su cika da hawaye. Ba na so in daina yankawa amma har ido yana rufuwa. Gaskiya yanka albasa na cikin abubuwan da, da nake girma lokacin da ina yaro ina son zama a kicin. So yanka albasa in aka ce zan yanka albasa kawai, rai na zai ɓace don zan ta kuka hawaye yata zuba a idona, yata zuba a idona. Albasa na da wani zafin da yana shigan cikin idon mutum. Idonka sai yayi jaa. Amma dai albasa na da daɗi yana da amfani da yawa gaskiya a abinci. Duk da haka ko yau aka bani har yanzu zan yanka albasa. Amma kaman yanda kuka tambaya gaskiya yana sa ni, yana sa ni kuka. Aah a zamana ma, ta matasa ban gan wanda wai ya yanka albasa wai idonsa bai, bai yi kuka ba. Kai babu to albasan bai shiga idon ba kenan dai.

To, in baki suka zo gidanmu ko in ba ku zo gidanmu ko ya zo wurina a inda nake zama a ɗakina. Ta fari zan karɓa kayansa in ajiye. In ba sa ɗakin da zai zanna in har ma za mu zanna tare. In abokina ne sai mu kwana tare. Zan gyara masa bayan gida in ajiye masa ma clean da sabulu na wanka gabaki ɗaya in ya zo in zai kwana kenan. In har kuma kawai ya zo, gaisuwa ne ya zo ziyara zan jira in ya zo zan bashi abinci in ya ci abinci in bashi ruwa ya sha. In amma akwai juice ina haɗawa da juice in basu su sha juice mai kyau. In har akwai kayan cinye-cinye kaman kilishi kaman dambun nama shi ma zan haɗa in basu. Suka ci suka zanna sai muyi hira, muyi hira, muyi hira in muka gama hira sai mu ma kalla TV zamu sa musu TV ko in sa mu su waka. Yana yin dai bisa da wane irin abokina ne ya zo ko wane irin mutum ne ya zo wurina. To yanda na faɗa ina karɓan baƙo da alheri da farin ciki in basu abinci in basu ruwa. In tafiya suka yi in basu ruwan wanka. Zanna a wuri mai kyau ɗakin ya zanna cewa ba mosquito, ba mosquito a ɗakin. Na garnar na fesa maganin kwari. Na gyara kan goɗo na ɗan fesa tilare da kuma ga wuta a ɗaki ga nan fan na aiki.

Eh ina karatu kafin in kwanta, kafin in kwana, kafin in bacci ina karatu. A aikin da nake yi, ah ba aiki ba dai zan ce a karatun da nake yi dole ka yi karatu sosai. So sabida hakan ina karatu sosai, daddare zan tashi in yi karatu ka-kamin in sake kwantawa in yi bacci. Wata rana sai na yi karatu sai in yi bacci, in sake tashi in sake bacci. So sai na yi karatu kafin sai in kwana. Gaskiya akwai wahala amma ina yin ta sosai. Da kuma jikina ya saba saboda haka na-na-na yi karatu, na yi bacci ko na so tashiwa in sake bacci kafin in sake karatu kafin in kwana duk shi ba laifi. Duk jikina yana ɗaukawa kuma kwakwalwa na, na sani in rike abubuwan da na karanta a wancan lokacin mai kyau sosai ya zanna.

Goga hakora akwai kyau sosai. A shawaran da ake bamu ana ce mana mu goga hakora so uku a rana. Amma gaskiya ni ina yin daya ko biyu ne. Amma tabbaci na san ina yin kowane rana so daya. Wata rana in yi so biyu, da safe da kuma da yamma. Ko in zan fita yawo, in zan je wurin abokanaye ko wurin masoya ta ina goga hakori. So hakorana ina gogawa so daya so biyu. Amma gaskiya ab-mai kyau shine in ka goga shi so uku haka, don ka cire, eh, dattin rubbaben cutan da a bakinka gaba ki daya. In ka yi aiki da brush daidain karfin hakorinka da maclean bakinka zai zanna saf. Zaka ji daɗin jikinka. Bakayi, za ka zanna da tsabta. Zaka iya magana da, da, da, da son ra'ayi. Ba za ka ji kunyan magana ba kada a ce a bakinka na wari.

Ni ina cin abincin dare kamar ƙarfe bakwai. Wata rana ina iya cin ta ƙarfe tara. Wata rana ina iya cin ta ƙarfe tara. Wata rana har sha biyun dare har ƙarfe ɗayan ido na biyu yunwa ya buga ni kawai zan je in nema abunda zanci. Duk da hakan ana bamu shawara, likitoci suna bamu shawara cewar kar mu shi abinci da dare cikin dare sosai. Amma gaskiya ni tunda ina karatu akwai abubuwa da kaina dayawa zai sa ni jin yunwa. Duk lokacin da na jin yunwa kawai abinci kawai na ke bugawa cikina gaskiya. In kashe lokacin da na ke cin abincin dare gaskiya, ba zan iya faɗa tabbat ga lokacin ba. Ƙarfe bakwai ne, takwas ne, tara, goma, ƙarfe ɗayan dare duk ina samu abinci ina ci.